Eh nakan cije farce wasu lokutan idan ina zaune bani da abin yi haka ko kuma ina taɗi sai ka ga na zauna ina cije farce na kawai.

Nakan rike riga a aljihu na, musamman idan ƙararrama ce sosai. Na ji bana son rikewa a leda mutane su gani. Nakan naɗe shi kuma idan aljihu na babba ne kuma da zurfi, sai na naɗe na saka a ciki kawai nayi tafiya da ita.

Eh nakan ci ma manufar tallace-tallace sosai, yana taimakawa wajen wallafa ababai na kasuwanci na ga mutane da yawa ma da ban san da su ba daga nesa.

Ina biyan kuɗi ta waya sosai ma, shi nafi yi ma yanzu saboda yanzu zan ce rayuwar ta koma komai ta na'ura ta waya ake, shi yasa komai na ma yanzu a waya take.

Nakan rubuta rahoto kamar irin su so shida haka ko bakwai. Haka nake rubuta rahotota saboda ni a tsare-tsarena haka na tsara ta yauwa.

Nakan farka kullum da asubah misalin ƙarfe shida haka ko biyar da rabi musamman sabida sallah, sallar asubah. Idan nayi sallar asubah sai na koma na ɗan rintsa kaɗan tukuna na tashi.

Ya'yan itace da na fi so, ina son aful, ina son kankana, ina son gwaiba, ina son mangwaro sosai. Wa'ennan ya'yan itacen suna da matuƙar amfani sosai a gareni da su na fi amfani.

Eh, ina amfani da kunnen waya wasu lokuta saboda suna taimakawa na ji abin da nake yi cikin tsanake kuma ba tare da hayaniya da kuma sauransu ba.

Eh, nakan rubuta kuɗin kashe aiki ko in ce nakan rubuta kashe kuɗin aiki saboda na san nawane na kashe, nawane suka fita, nawane suke nan a aji.

Eh nakan yi harsashi lokacin barci wasu lokutan amma musamman in na yi aiki na gaji sosai jikina ya nuna to nakan yi wannan harsashe.

Na fi son zama na tankwashe ƙafata. Na fi jin daɗin zama a haka. Nakan ji kamar wata sarauniya ce ta zauna, kuma na ji ni ba hayaniya, kawai ga ni na.

Abinda nake yi da ragowar abinci, nakan sa ta a firij idan kuma babu wuta, sai na buɗe, na buɗe ta na sakaya saboda kar ta lalace. Da safe sai na ɗumata na sa a wuta tayi zafi.

Ina ajiye hotunar waya ta a galari. Gurin ne nake ajiye hotunar waya ta gaba ki ɗaya, saboda idan na zo nema, kar ta bani wahala kawai na shiga, na buɗe, na duba dubasu hotunata.

Eh ina da katin kasuwanci saboda gaskiya tafi daɗin sha'ani sosai, zai na taimakawa wurin badawa ba tare da ka tsaya kana ta surutu kunfan baki kana cewa gashi gashi.

Wanda yake kakkafa mun baya wato ƙannena ne, ƙannena ko kuma ƙawata. Su waƴannan su suke kakkafa mun baya na idan na ji ba daidai ba.

Dangantaka ta da abokan aiki lafiya lau muke, ba hayaniya, ba faɗa, ba gaba da juna. Kawai zaman lafiya muke da juna saboda mu samo, mu cimma abin da muke nema wurin aikinmu.

Eh ina cin citta a abinci amma gaskiya ba sosai ba. Ba kowacce abinci ne nake son citta a ciki ba. Wani irin, wasu abincin na kan ci citta a ciki amma ba wai bana ci ne gaba ɗaya ba. Ina ci.

Yadda nake inganta aikinmu shine nakan tsara lokacin aiki kuma a fito a daidai lokacin kuma ayyukan da muke yi ta zamana tana nan yadda ya kamata.

Wasa da nake yi a waje shine nakan tafi gurin yawon buɗe ido. Akwai gunda ake tuƙa mota to nafi son irin wannan wasan ta tsere wannan ya wuce wannan a ga wannan ya wuce wannan kaza kaza ga shi na.

Eh nakan yi bacci da rana musamman ma idan na gaji sosai kuma ina gida. Kaman Asabar da Lahadi ba a aiki, to na fi yin bacci rana gaskiya.

Nakan yanke shawara a aiki musamman idan na ga za mu cimma abun da muke hari, to nakan yanke shawara ga yadda za muyi aikin mu gudanar da shi cikin sauƙi ba tare da an samu matsala ba.

Abin da nake yi da yamma kafin na kwana, nakan yi abubuwa da yawa da dama sosai. Nakan kammala duk wasu ragowar aiki da ya rage mun.

Eh ina lulluɓe da bargo sosai musamman lokacin sanyi, saboda na tsare kaina daga jin sanyi shi yasa nake lulluɓe wa da bargo sosai naji daɗin baccina.

Nakan ajiye kuɗina a asusun banki na, wasu lokutan kuma nakan ajiye kuɗi na.

Eh, ina yin waƙa cikin zuciya sosai ma, amma ba ko da yaushe ba. Wasu lokutan haka ne.

Eh, ina da katin kasuwanci saboda yana taimakawa gurin.

Eh, ina sauraron rediyo saboda na ji me ke tafe a duniya, me yake faruwa da rayuka.

Abin da nake yi da ragowar abinci, nakan ɗauka na ba wa almajirai waɗanda ba su samu sun ci abinci ba.

Eh, nakan raba ayyuka ga wasu musamman idan ayyukan suna da yawa sabida musa mu muyi da sauri.

Eh, ina da sa hannu a saƙonnin mu saboda kusan ni ce nake kula da ababai da ke tafi.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙe amana, gaskiya.

Nakan je kasuwa ranar Alhamis da kuma ranar Litinin.

Nafi son burodi mai laushi sosai irin burodi da nafi so kenan.

Eh, ina amfani da kunnen waya wasu lokutan, wasu lokutan kuma ba saina yi amfani da kunnen waya ba.

Eh muna sa uniform a wurin aiki saboda mu tantance kanmu daga wasu.

Eh muna jin kukan zakara da safiya. Kusan kullum ma ita take tashin mu sallar asuba.

A'a ba na tafiya da sauri. Nakan yi tafiya a hankula saboda ba gaggawa nake ba.

Kofofin watsa labarai da nake amfani da su kamar WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram.

Eh nakan cire takalmi a gida domin idan na tsaftace ko'ina bana son yawo da takalmi.

Abincin da na ke ci da safiya ita ce waina da miyar wake.

Nakan nemi izinin hutu tun kafin lokacin idan na tsara, sai na samu na rubuta wasiƙa zuwa ga babbanmu a wurin aiki.

Eh ina kallon taurari da dare. Musamman ma ina ni ɗaya, na fi son kallon taurari da dare.

Launin jakar kuɗi da nake amfani da ita ba babbace sosai ba kuma ba ƙarami bane, madaidaiciya ce.

Eh, nakan ba da shawara a aiki musamman idan na yo research na samu abin ƙaruwa sosai sai na zo na ba da shawara.

Eh, nakan yi harsashe lokacin bacci wasu lokutan amma amma ba ko wani lokaci ba.

Mafi mahimmanci a kasuwanci shine yanayin zamantakewanka da masu ma ciniki.

Eh nakan sa turare kullum saboda turare yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki saboda na samu sauƙi da kuma.

Ya'yan itace da na fi so ina son mangwaro, gwaiba.

Gaskiya nafi son hawar lift saboda lift tafi sauri musamman idan benen yana da tsayi sosai.

Eh, ina iya gabatar da rahoto, amma wasu lokutan dai.

Dangantakar mu da makwabta gaskiya yana da mahimmanci da kyau sosai saboda bana son faɗa da hayaniya.

Na kan yi amfani da sauronet sakamakon idan ba ni da kuɗin da zan yi flitin.

A'a, bana iya duba lambar QR sabida a cunkoshe yake kuma ba lallai mutum ya.

Bana son abinci mai yaji saboda yana sani gudawa, cikina ya ta mardawa yana min ciwo.

Nakan ci abinci a cikin ofisina idan na dafa daga gida ko kuma na fita idan ban dafa ba.

Abinci da yake sa na ji daɗi sosai shinkafa. Ina son shinkafa sosai.

Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki, idan ina nan tare da ƴanuwana, nakan tara su mu yi ta fira.

Fim da na fi son kallo shine fim ɗin Najeriya.

Eh ina sa tunatarwa don ayyuka sosai saboda na tuna.

Eh, waya ta tana daidaita haske da kanta wasu lokutan musamman ma babbar waya ta, ta rage ta ƙara.

Eh, ina tara tsabar kuɗi sosai saboda takan mun amfani a wasu wuraren, wasu wuraren.

Nakan yi amfani da internet sau da yawa, saboda kusan komai akan internet take yanzu.

Eh, ina son ɗakina yayi haske musamman idan ina so na yi aiki da wasu ababen.

Abinda nake yi lokacin da nake jin damuwa, nakan killace kaina ni kaɗai na zauna, na ci kuka na.

Nakan kwana kullum da dare misalin ƙarfe sha biyu ko sha ɗaya.

Launin bangoginmu suna da tsari mai kyau saboda an tsara su yadda ya kamata.

Babbar nasarar da muka samu a aiki shine ababen kamfanin mu sun karɓu a hannun jama'a.

Launin tawada da nake amfani da shi baƙi ne, da shi nake yin rubutuna da shi.

Eh muna yin wuta da itace musamman a karkara wato kauye mukan yi wuta da itace da busasshen dare.

Na fi son kayan gishiri. Ba na cika son kayan zaƙi sosai. Wasu lokutan ma na kan shafa wata da watanni ban ci kayan zaƙi ba.

Nakan magance damuwa a aiki idan tayi min tsauri ta hanya mafi sauki.

Na fi son fensir, saboda fensir yana da sauƙin rubutu alƙalami kuma sai ka ta dangwale dangwale.

Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai sabida na kan seta alarm da zai tashe ni.

Na fi son AC saboda sanyin ta yana da daɗi da ratsa jiki, musamman lokacin zafi ba ma za ka san ana zafi ba.

Abinda nake taimakama mutane, nakan taimake su a yanayin abin da nake da ilimi a kai.

Abun da nake son canza a wurin aiki musamman idan kayayyakin aikin mu sun tsufa, nakan so na canza zuwa sabbin new model.

Eh, nakan raba abincin mu da mutane sosai ma musamman waɗanda na san ba su da shi. Nakan ɗebi namu na ba su.

Ehh nakan ƙetara ƙafafu lokacin zama amma ba kowane lokaci ba. Wasu lokutan na fi son na miƙe su.

Eh, ina kunna tsaron bature saboda yana matuƙar taimakawa sosai.

Nakan farka kullum da sassafe irinsu ƙarfe shida ko bakwai nake samu na farka.

Jure ma zafi gaskiya hanya ɗaya ne idan akwai wuta, wutan lantarki.

Abinda nake shirin yi a karshen mako ina so na tafi gidan ƙanwar mamana.

Eh, ina siyan kaya a yanar gizo wasu lokutan idan na ga ba zan same su a kasuwa cikin sauƙi ba.

Nakan rubuta rahoto kaman sau uku zuwa huɗu haka. Haka nake rubuta rahoto.

A'a bana sanya bel kullun sakamakon ba kowane kaya na ne yake ɗaukan bel ba shiyasa ba kullum ba.

Eh, nakan duba daftarin kuɗi wato na san kuɗaɗe da suka ɓata.

Eh ina cin salati. Wasu lokutan na ci iya salatin, wasu lokutan kuma na haɗa da abinci na ci.

Yadda muke sa hannu shine da safe in muka zo aiki mukan sa hannu da kuma yamma in za mu tashi.

Eh ina kulle ƙofa kullum saboda tsaro sosai, ɓarayi da kuma sauransu.

Eh ina shan madara saboda ina son madara sosai. Madara na mun daɗi na gari da ruwa dukka ina sha.

Eh nakan ajiye kwafin bayanan mu saboda yana da matukar muhimmanci ajiye wa.

Wurin aikinmu yana da matuƙar mahimmanci da kyau ga ma'amala da kyakkyawan zamantakewa da juna.

Yadda jadawalin aikinmu yake, yana nan a tsare ne ba tare da an kauce shi ba.

Dangantakar mu da abokan aiki gaskiya yana da kyau saboda muna da kyakkyawan fahimtar junan mu gaba ɗaya.

Eh, ina kallon inuwa ta idan ta fita. Musamman da farin wata da daddare ina tafiya, nakan ga inuwa ta sosai.

Eh, ina son kallon wata da dare saboda tana ba ni kyakkyawan fahimta da tunani mai kyau, azuci.

A'a bana musafaha da mutane. Kawai dai nakan yi rayuwa ta yadda nake so.

Yadda nake kare kaina daga sauro, nakan saka sauro net idan sauro ya yi yawa a ɗaki ko kuma na sa magani.

Nakan ajiye makullin mu a maƙota wani lokacin kuma nakan ɗaga fulawa na a aji.

Gaskiya na fi son naman zabo ko na rago. Waɗannan namomin su nafi so saboda sun fi zaƙi.

Rana datafi kyau a mako wato ranar Juma'a, Juma'atu babbar rana. Ina son ran Juma'a.

Na kan yi amfani da app kala kala don saƙonni. Na kan yi amfani da Gmail.

Eh, ina yin kiran bidiyo musamman ma da masoyi na ko abokan arziki. Mukanyi kira da bidiyo.

Ina da takalma sama da ashirin saboda ina son sa takalma ina caccan zawa.

Nakan je kasuwa, ranar Alhamis da ranar Litinin. Waɗannan ne ranakun da nake.

Da farko lokacin da na isa ofis, nakan share kujera na da teburin da zan zauna nayi aiki.

Nakan share ɗakina sau biyu idan kuma babu datti sau ɗaya. Ma ya isa idan na share sau ɗaya a rana.

Nakan inganta aikinmu cikin hanya mafi sauƙi, tsara lokaci da kuma yadda za'a yi shi.

Na fi son takalma masu tsayi sosai saboda na fi jin daɗin tafiya da shi sakamakon ban da tsayi.

A'a, bana shan magani kullum saboda lafiya ta ƙalau. Idan ba ciwo nake ni zan sha magani kullum ba?

Abin da nake tunawa daga yaro shine wasan da muke yi da maƙota abokanai na.

Nakan huta irin su ƙarfe goma haka zuwa sha ɗaya lokacin da nake hutawa a gurin aiki.

Nakan karɓi baƙo hanu bibbiyu saboda ance baƙonka Annabin ka.

Yadda nake tafiya zuwa wurare, na kan tafi a adaidaita sahu wasu lokutan kuma na tafi a mota.

Eh, ina iya kunna wuta musamman in na girki ne ko kuma na amfani a gida.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri shine bana magana da wani akan haka.

Muryata ba ta da ƙarpi kuma ba ta a hankali. Madadaciya ce, haka muryata take.

Nakan tsarkake gidanmu so biyu a rana, da safe da kuma yamma nake tsarkake gidanmu ako da yaushe.

Abinda nake jin tsoro musamman rayuwa, wannan rayuwa bata da tabbas.